Tsire tsire da mu ke shukawa suna nan kala kala wanda mafi akasarin su zaka gansu bare ne. A sai kuma bishiyoyi irin su mangwaro, irin bishiyar lemu da gwanda, sai kuma kayan lambu 'yan irin su alayyahu, tumatir da ana sa su a tsakar gida domin, a ko wanne da amfanin sa.

Shi karɓar baƙo ai yana ɗaya daga cikin a babban abun dake sa a gane mutum me mutunci ne ko me karamci ne. Lokacin da baƙo ya zo gurinka, za ka karrama shi ta hanyar bashi wurin zama mai kyau, ka kawo mashi ruwa, ka kawo mashi ɗan abun da zai sa a bakin shi ko da ba abinci mai nauyi bane. A ka tarairaye shi, ka nuna masa fara'a, ya ga farin ciki a tare da kai.

Da aiki yayi yawa farko abin da yakamata kafara yi shine dunduniyar aikin zamuyi ƙoƙari muci idan ka ci dun dunduniyar aikin, so ka fi ƙarfin aikin kenan, so duk abin da za ka yi zai zama ƙarashe ne, kuma ƙarashen zai zama maka da sauƙi. A'a, matiƙar ba ka ci dun duniyar aikin ba, to duk abin da za ka yi ba za ka kai ƙarshen shi da daɗi ba.

To ni dai kaman ni yanzu in za a ce in zama wani mutum na rana ɗaya, to zan so a ce na zama shugaban ƙasar Najeriya ne, yadda a cikin awa ashirin da huɗun nan zan kamfaci abin da zan kamfata nawa wanda zai zama shine kaso na daga cikin kason ƙasar da ake ta mamayewa ba tare da na samu nawa ba.

Suna nan da yawa ga irin su tufa na mangwaro, lemu, ayaba, gwanda, lemon tsami, lemon zaƙi. Duka suna da amfani a jikin ɗan adam kuma mutane na gaggawar shan su. In ba haka za ka ji har ta jami'an lafiya suna gaya wa mutane a rinƙa shan su.

To ita aika harkar aika kuɗi gida har ka ce wacce ta neman albarka in dai kana neman albarka a inda kake musamman ka tafi wani wuri da ba a gidan kake ba to duk sanda kaɗan yi ƙoƙari ka samu wani abu kana buƙatar ka aiko da wani abun gida domin tsira da mutunci.